Gaskiya to ba zan yi karya ba, ba ma san menene ya''yan itace ba. Amma a ganina yayan itace shine rake. To ina shan rake sosai, ina shan ya''yan itace don yana da daɗi ai kaman daɗin siga. Eh yayi kaman daɗin siga to ina shan shi sosai. Amma ni to ban gane badai sosai ba. Ban sani ba ma, ruwa dai ina shan ruwa. Amma kuma to ya''yan itacen ne gaskiya ni ban san me zan faɗi a wannan ba.

Nide to, nafi son miya na aleho, kuma nafi ina son miyan gyaɗa, ina son miyan aleho, ina son miyan tumatir, ina son eh miyan tumatir da za a ci da shinkafa kuma a ci shi da wake. Ina son shi sosai sai a hada mun da kifi to wallahi za ku ji daɗin shi. To ni miyan gyada kuma ina son miyan gyada da tuwon shinkafa. Ko wadda irin miya da irin abinci da nake so in hada da shi. Kuma miyan aleho to miyan aleho zan iya ci miyan aleho da shinkafa.

Muna yin taron maƙo a ce a wata a shekara sha biyu. Eh muna maƙo sha biyu sai ku ga mun taru dukan mu a wurin coci namu sai mu yi taron mako tare dukan mu sai kowa ya faɗi abin da ya koya abin da kowa ya ci abinci kowa ya gaisuwa ya gaishe da mutane sai mu yi ta magana muna ta taɗi.

Irin jaka da nake kai kasuwa shine jakan leda, jakan leda dinnan ko wani lokaci in ɗoka jakan paper in muna dashi amma dai jakan leda ake ba mu. To wani lokaci ni bana ɗoka jaka zuwa kasuwa saboda in ka je wurin za su baka leda, za su baka abin sa kayan ka to me zai sani kuma in je in ɗoka jaka sai ina zuwa kasuwa abin da za su bani jaka a wurin? To ai gara ma in je wurin su bani jaka amma wani lokaci kuma idan ina da kaya jaka zan iya ɗoka jaka.

Irin gargajiya da na so da ina so shine miyan kubewa, miyan karkashi, miyan kuka saboda yana taimakon cikinka, tuwon acha, tuwon masara da tuwon dawa. Ina sonsu sosai saboda yana taimakon jikinku, yana taimakon mutum. Mutum zai yi karfi sosai in ka ci irin kayan nan, to irin kayan gargajiya da nake so ke nan.

Ehh ina kunna sanarwa apps sosai a wayana ina sasu kamar ace Whatsapp koh ace Twitter ace su irin su Instagram ace irin su Facebook. Sannan in mutum baya yin komai ko baya yin aiki sai kuka na shiga wurare ina ina ta dube duben kaya, ina ta dariya na ko ina ta magana da ƙawayena ko wasu abokanaina.

To gaskiyan de ina cin kaya da yawa a wurin aiki. A rana daya kama a ce ranan lahaba, Laraba ina cin kose da doya ko dankali. Ina son dankali da kose sosai. To wani lokaci zaku gan ni na ci shinkafa. Wani lokaci kuma zaku ga wai na ci masa, waina ko. To ina son waina sosai da miyan gyada ko da miyan kabewa. Ina son kayan nan sosai.

Abin sha da na fi so shine lemu. Ina son lemu sosai. Lemu ko ina son shi. Ina son lemu sosai. Ina son mene kuma mangwaro sosai ina son shi to kuma da mene da mene ma akwai wani abu ake kira Fanta ban san ko kun san shi ba to ni ina son shi sosai. In ci shi da abinci ko ko kuwa kayan zaki zaki idan kun gane irin kayan nan to shi ne ke so.

Sosai ma ina jin kukan zakara da safe sosai gaskiyan kenan. Abun da yake tashe ni, to muma muna da zakara gaskiyan kenan ko ba da safe ba zaka ga zakaran na ta damun ka, yana ta kukuru ku kukuru ya na damun mutum. To ina jin shi da sassafe karfe biyar zan gan na ji zakara na ta kuka ko karfe huɗu mabiyar ma bai kai ba za ku ji zakaran na ta kuka. To amma muka yayyanka zakaran mun ci.

Indan zan je wurare nakan hawo moto ko in hawo mashin ko in taka da kafa. Indan zan hawo moto zuwa wurare ina da kuɗi kenan ko wani zai kai ni a moto. Amma in ba ni da kuɗi za ku ga na taka da kafa a hankali ina taɗi na da abokanai na ko da ɗan wa na ko da yayyafa na sai mu na taka a hankali zamu kai wurin da muke so mu je in ba mu da kuɗin mu.

Gaskiya gaskiya shi yasa bana son karban bashi. Ranan biyan albashi za kaji kaman ka yi kuka bana son ranan nan. Za ka samu kuɗi ba za ka iya cin kuɗi ba sai kaje kana biyan albashi. A'a aban yake zafe ni sosai gaskiya ba zan yi karya ba. Ranan biyan albashi ai ba kadan abu ba. Kaka gan ka rike kuɗi ba za ka iya amfani da kuɗi ba. Za kaje kana biyan albashi ai ba dadi gaskiyan kenan.

To ranar da ya fi kyau a mako shine tsakiyan wata, tskiyan shekara de ba wata ba, tsakiyan shekara eh shine wata na shida. Tsakiyan wata shekara shi wata na shida kenan shi ya fi dadi a yi mako gaskiyan kenan saboda lokacin mutane ba sua da aiki ko suna hutu. Kun san lokacin ana ba mutane hutu sosai.

Jadawalin aikin mu to, in dai ce lafiya de akwai lafiya. Kaman wurin aiki na wurin aiki na to muna da jadawali da yawa kaman rana na biyu a sati muna zuwa wurare mu ba mutane abinci muyi kuma magana da su, muyi masu tadi, muyi masu shara, muyi masu kaza da kaza, to abin da muke yi kenan.